To ni ranar da nake cin jiki na yi ƙarfin randa ina yi bacci da wuri sosai haka. Na yi bacci da wuri na tashi sai in tashi jinji jikina ya yi min ƙarfi. Inji inajin aiki bacci baya damuna haka sannan kuma inji ƙarfin yin aiki amma durranta na makara da bacci ina tashi nakan tashi ne da kasala wallahi.